Kana ajiye kopin bayanan ku? Kwarai da gaske ina ajiye kopin bayanan mu. Ina ajiye kopin bayanan mu. Ina ajiye kopin bayanan mu saboda gudun matsala saboda tsaro. Ina ajiye kopin bayanan mu a guri mai tsaro.

Wane launi labulenku suke? Launin labulenmu yadda suke shine launin ja. Launin labulenmu yadda suke shine launin ja. Launin yadda labulenmu suke shine launin ja. Labulenmu suna da launi launin ja.

Yaya wurin aikinku yake? Gurin aikinmu ya kasance guri mai tsafta da ma'aikata da yawa kuma ana yin aiki kowane lokaci. Gurin aikinmu ya kasance mai tsafta da ma'aikata kuma ya kasance mai tsafta gurin aikinmu.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar ƙasashe da yawa kamar Makka da Madina. Ina son ziyartar Makka da Madina. Ina son ziyartar Makka da Madina. Wannan sune guraren da nake so in ziyarta. Makka da Madina su nake son ziyarta.

Wane irin ice cream kake fi so? Na fi son ice cream na madara. Na fi son ice cream na madara. Ina son ice cream wanda aka yi shi da zallar madara ne. Ina son ice cream wanda aka yi shi da madara ne zalla.

Kana ƙetare ƙafafu yayin zama ko kuma lokacin zama? Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda ƙetare ƙafafu lokacin zama yana sawa zaman yayi daɗi kuma yana bada wani annashuwa da izza. Ina ƙetare ƙafafu, lokacin zama.

Kana kunna sanarwar, sanarwar apps? Ina kunna sanarwar apps saboda duk lokacin da wata saƙo za ta shigo a sanar da ni. Saboda haka ne nake kunna sanarwar apps. Ina kunna sanarwar apps saboda duk lokacin da wani saƙo zai shigo a sanar da ni. Ina kunna sanarwar apps.

Nawa ruwa kake sha kullum? A kullum ina shan ruwa da yawa wanda ƙila zai iya kamawa, ah, mita ko kuma ai zai iya kamawa mita uku. A kullum ina shan ruwa da yawa. Ina shan ruwa sau uku a rana. Ina shan ruwa a kullum sau uku.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Bayan na isa ofis, abinda nake yi da farko shine zan zauna, zama da kunna kwamfiyuta. Shine abunda nake yi farko lokacin da na isa ofis. Daga nan sai in fara shirye-shiryen fara aiki. Wannan shine abinda nake yi farko lokacin da na isa ofis.

Kuna da manufa na wata wata? Eh ƙwarai da gaske muna da manufofi na wata-wata. Muna da manufa a kowanne wata. Muna da manufofi, muna da manufa a wata-wata saboda kasancewar mu na mutane yakamata ace mun tsara abubuwan da zamuyi a kowane wata. Muna da manufa a wata-wata.

Yaya sa hannu naku yake? Yadda sa hannuna yake shine sunana ne nake rubutawa. Wannan shine yadda sa hannuna yake. Yadda sa hannuna yake shine sunana ne nake rubutawa. Ina rubuta sunana ne akan sa hannuna. Wannan shine saka hannuna. Wannan shine yadda sa hannuna yake.

Menene kayan ciye-ciyaen daka fi so? Kayan ciye-ciyen da na fi so su ne abubuwa masu zaƙi da siga da maiƙo da gishiri da magi. Wanna su ne kayan ciye-ciyen da na fi so.

Wana launi kafi so? Wana launi kake fi so? Kalan launin da nafi so shine farin launi. Na fi son launi fari. Na fi son launi fari. Kalan launi wanda nafi so shine launi fari. Ina son launin fari sosai.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? Kana fin son shinkafa ko tuwo? Na fi son shinkafa akan tuwo. Na fi son shinkafa akan tuwo. Na fi son shinkafa ba tuwo ba. Ina son shinkafa sosai ba tuwo ba. Na fi son shinkafa akan tuwo.

Kana taunawa goro? A'a, bana taunawa goro. Bana amfani da goro. Bana taunawa goro. Bana amfani da goro saboda mafi yawancin wanda suke amfani da goro tsoffi ne, ni kuma ba tsoho bane. To bana taunawa goro.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wurin aiki shine kayan aikin da muke amfani da su, waɗanda suka daɗe ana amfani da su. Ina son canza tsofaffin kayan aikin wurin aiki. Wannan shine abin da nake son canza a wurin aiki.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako a wajena ita ce ranar Juma'a. Rana mafi kyawu a mako ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ce mafi kyawun rana a cikin mako.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi. Ina amfani da baƙi na launin tawada. Ina amfani da launin tawada baƙi. Baƙi nake amfani da shi launin tawada. Baƙi launin tawada nake amfani da shi.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ya dafu sosai sannan ina saka shi cikin ruwan zafi, ruwan zafi wanda yai zafi sosai ta yanda zai dafu sosai da kyau. Ina dafa ƙwai a cikin ruwan zafi ta yanda zai dafu da kyau.

Kana raba abincin ku da mutane? Kwarai da gaske ina raba abincinmu da mutane. Kwarai da gaske ina raba abincinmu da mutane. Saboda raba abinci da mutane akwai fa'ida sosai da amfani. Ina raba abincinmu da mutane sosai.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu ya kasance a tsari mai kyau. Jadawalin aikinmu ya kasance tsari mai kyau ta yanda wani aikin ba zai shiga cikin wani ba. Jadawalin aikinmu ya kasance da kyau ta yanda wani aikin ba zai shiga cikin wani ba.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu ne ta hanyar komawa gida, a zauna cikin iyali guri mai daɗi mai sanyi cikin lambu. Wannan shi ne hanyar da nake shaƙatawa lokacin hutu.

Kana kwana a ciki? Eh kwarai da gaske ina kwana a ciki amma a da. Amma yanzu bana kwana a ciki. Bana kwana a ciki a yanzu amma shekarun baya ina kwana akan ciki na. Amma kwana akan ciki ba abu bane mai kyau shiyasa na daina.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana misalin karfe biyu na rana bayan na dawo daga aiki ko daga makaranta. Ina cin abincin rana misalin karfe biyu bayan na dawo daga gurin aiki ko daga makaranta.

Yaya kake gaishe da mutane? Yanda nake gaishe da mutane ya danganta da lokacin gaishewar. Idan da safe ne zan ce ina kwana, idan da yamma ne zan ce ina wuni. Wannan shine yanayin yanda mu Hausawa muke gaishe da mutane. Da safe ina kwana, da yamma ina wuni.

Kana fi son ta bas ko taksi? Ka fi son bas ko taksi? Idan tafiya ce mai yawa kuma mutane da yawa to na fi son bas. Idan tafiya ce ta bamu da yawa to na fi son taksi.

Wace biki kake fi so? Bikin da na fi so shine bikin Sallah. Bikin da na fi so shine bikin ranar Sallah. Ina son bikin ranar Sallah. Na fi son bikin ranar Sallah. Wace biki kake fi so? Wane biki ka fi so? Na fi son bikin ranar Sallah.

Wane launi bangokinku suke? Launin da bangoginmu sukeyi, bangunan ɗakunan mu da launin bangunan gidajen mu shine launin fari. Dama na faɗa ma ina son farin launi. To launin da bangwayan gidanmu suke shine launin fari, da ɗakunan mu da gidajen mu launin fari.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci saboda yana da amfani sosai wajen raba ma abokan kasuwanci, musamman wanda zaku fara kasuwanci da su nan kusa. Katin kasu-- ina da katin kasuwanci sosai.

Kana jin tsoron kwari? Ina jin tsoron kwari ƙwarai da gaske musamman idan ya kasance ƙwarin masu cutarwa ne. Ina jin tsoron kwari musamman idan ya kasance ƙwarin masu cutarwa ne. Ina jin tsoron ƙwari idan ƙwarin sun kasance masu cutarwa ne.

Kana kallon taurari da dare? Eh ƙwarai dagaske ina kallon taurari da dare. Saboda kallon taurari da dare akwai daɗi sosai. Sannan kuma kallon taurari yana sa mutum ya ƙara imani sannan ya ƙara tunawa da wasu abubuwa sosai. Saboda haka ne nake kallon taurari da dare sannan mutane da yawa ma su masu je su riƙa kallon taurari da dare. Ina kallon taurari da dare.

Wane irin tufafi kake fi so? Kalar tufafin da nake so shine fararen tufafi. Ina son fararen tufafi. Ina son fararen tufafi saboda fararen tufafi sune tufafi wanda suka fi kowane kalan tufafi. Saboda haka ne ma nake son fararen tufafi. Ina son fararen tufafi.